Wace rawa masu POS suke takawa a harkokin kuɗi na yau da kullun a anguwarku? Masu POS suna taka rawa wurin kawo sauƙi ga al'umma a anguwan su. Na maimakon kaje banki, so ga shinan a kusa dakai. Gaskiya masu POS suna taka rawa sosai a anguwan mu. Domin suna kawo sauƙi ga kustomomi.

Miyar shinkafa da miya suka zama al'ada a ranakun musamman a gidaje da yawa, a gidajenku. Sabida a aladan bahaushe na zamanin nan yanzu shinkafa da miya shine abincin ƴan gayu na matsakaicin kuɗi.

Hausar rediyo mai zarfi, hausar da hausar titi. Ku faɗa banbancinsu da misalai. Hausan titi Hausa ne wanda kowa na iya faɗan shi ya na iya zoma ba daidai ba. Amma shi kuma hausan rediyo Hausa ne ingantaccen Hausa wanda a ƙa'ida yake.

Yaya dangantar ku da maƙota take? Dangantakarmu da maƙwabta dangantaka ce ta 'yan'uwa kuma dangantaka ce mai, mai albarka. Dangantaka ce ta aminantaka. Dangantaka ce mai kyau.

Waye kai? Ku gaya mana, ku bayyana mana yadda ake shirya babban biki. Ana shirya babban biki ne na farko dai ana tsari yanda za'a shirya shi, sannan ana buƙatan wasu abubuwa, abinci, makiɗa da sauran su dai. Ana buƙatan dai abubuwa da dama domin a shirya wannan taron bikin, babban biki.

Bankwana yana gudana ne idan, idan, idan kun yi sallama da mutum zai, za ka tafi. So a misali ko za ku yi tafiya, in za ka yi tafiya haka so sai ka ce mai sai, sai kuyi bankwana kenan. Idan kuma za ka sai gobe ne, to idan kun gama hira za ka ce mai to sai gobe. A cikin harshen Hausa kenan, kowane yana da bambanci a harkar ma'anansa. So bankwana ana yin ta ne idan ba za a iya ƙara haɗuwa ba.

Me kake yi don ƙara aiki? Ina sa waƙa ne, in sa iyafis a kunne na sai in cika bada aiki, sai in ƙara aikin da nake yi. To kafin lokacin tashi na yayi kena, so haka nake yi, in ina son in ƙara aiki. Ina ƙara aiki ne dan.

Ko shayi. Ka fi son kofi ko shayi? A nafisan shayi sabida shi shayi akwai madara akwai bombita ko milo shi yana zuwa da madara gaskiya nafisan shi kuma kofi zallar kofi ne kawai so nafisan shayi akan kofi.

Kamata a ƙirƙ. Wace irin marhaja ya kamata a ƙirƙira a unguwarku, don unguwarku ko garinku? Manhajan da ya kamata a ƙirƙira shine AI, matukan fasahar zamani. Shine zai kawo cigaba da bunƙasa a unguwarmu ko a garinmu.

Ku bamu labarin man shafawa irin su Rub a gidanku. Toh, shi waɗannan man shafawa musamman Rub ana ajiye shi ne saboda sanyi ko bugewa haka. Toh ana shafa shi ne a jiki in mutum ya buge ko ya sanyi haka.

Labarin wasan yarinta da dokokin sa, eh wasan yarinta da dokokin sa shine ƙwallon ƙafa. Wanda babu, babu alƙali, babu, babu jan kati, babu, babu katin gargadi, haka kawai ake bugawa. Kowa da kowa zai zo kawai ya buga.

Masu talla. Ku bamu labarin masu talla da abin da suke siyarwa a unguwanku. Masu tallan awara suna sayar da shine a cikin wani bokati haka. Idan sun sosoya sai su sa a bokiti. So in kana so sai ka je ka siya. In kuma kana so ne za su iya kawo maka inda kake. In kai, in kai kana da buƙata sai ka, sai ka musu magana.

Ya ku ke bikin ranan haihuwa? Muna bikin ranan haihuwa ne don lokacin da shekara ta zagayo daidai lokacin da aka haifi mutum. Sai mu siyo cake, mu taro 'yan uwa da abokanan arziki sai ayi murna a sha shagali.

Okay ku bayyana mana yadda ake ɗaukar hoto me kyau to ana ɗaukar hoto ne mai kyau idan kana da waya mai kyau ko kana da camera mai kyau. Idan kuma ba ka da shi kana iya zuwa shagon masu hoto sai su maka hoto mai kyau. Suna da komai da kayan aiki masu kyau na zamani, sai a maka hotonka.

Ku gaya mana game da tashar mota. Tashar mota wani wuri ne da ake zuwa a hau mota idan za a yi tafiya a je wani wuri ko, ko gari. To wuri ne da ya haɗa kowa da kowa, al'umma daban-daban, ƙabila, yare, komai akwai a wurin.